Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida. Kuma abin da yasa nake cirewa shine idan na sa takalman na fita, na je wajen aiki, na yi yawace yawacena, na yi nan, na yi can, na je na dawo. To dole in na zo gida zan cire takalma saboda yana da kyau saboda ba zai sa ɗaki ya yi datti ba kuma, be kamata ace mutum yana yawo da takalman da mutum ya fita da su. Wanda zai je wai in ya dawo daga inda zai je kuma ya dawo kuma ya ajiye a ɗaki kuma ko kuma ya shigo ɗaki tare da wannan takalman yazo yana yawace yawace a cikin ɗaki. To shi yasa ya zamanto cewa yana da kyau mutum in ya dawo mutum ya ajiye takalma a gida. That is yana kama cewa mutum zai cire kenan saboda takalma abu ne wanda ya zamanto cewa ake sawa idan za a fita musamman idan za a je makaranta ko za a je wajen aiki ko za a fita aje a siyo. Wani abu yana da kyau ya zamanto cewa mutum ya sa takalmi kuma in ya zo gida ya cire saboda idan babu takalmi mutum yana tafiya akwai abubuwan da bai kamata ace mutum yana, yana takawa ba. Kuma idan ya zamanto cewa ya je ya taka irin wa'yannan abubuwan za a iya samun matsaloli wanda zai iya ji mai ciwo ko kuma wani abu ya soke shi. Wanda zai sa rashin sa wannan takalman yazo yaja mai wannan matsalolin nan kuma yana da matukar muhimmanci mutum ya dinga sa takalmi. Haka kuma yana da muhimmanci mutum ya zo gida ya dinga cire takalmi saboda, a ilmance ko kuma an ce a ɓangaren masu kimiyya ko kuma ɓangaren, masu ilmi. Sun yi magana, ilimin kiwon lafiya sun yi maganar cewa yana da kyau ya zamanto mutum yana cire takalma. Idan mutum yana cire takalma yana tafiya da ƙafafuwa yana da matuƙar, yana da matuƙar kyau saboda yana sa mutum kuma ya ƙara samun, cikakken lafiya ɓangaren ƙafafuwan shi saboda ana so ya zamanto cewa ƙafan mutum yana taka ƙasa. Kuma saboda wannan abun da yake faruwan wannan yana da kyau ya zamanto cewa mutum ya cire takalmi a gida ne saboda a gida mutum ya san yanayin yanda gida yake kuma ya san yanayin yadda tsaftar gida yake saboda duk wani abin da zai iya ji ma mutum ciwo ko abin da zai iya jawowa mutum matsaloli yana da mutum ya san cewa zai iya kau da su saboda ya san zai dinga tafiya babu takalma a ƙafan shi saboda zai cire takalma ya dinga ɗan yawace yawace a cikin gida saboda yana da kyau sosai saboda ɓangaren kiwon lafiya sun yi magana kan muhimmancin yawo da ƙafa. Mutum ya cire takalma a ƙafa ya dinga yawo wannan kuma zai iya yiwuwa a cikin tsakar gida kuma a cikin tsakar gidan ma musamman wanda ya zamanto cewa gidan mutum ne ba wai gidan da mutum yake haya ba saboda, amfanin da yake tattare da shi. To yana da kyau mutane su nemi ilimi akan cire takalma saboda cire takalma yana da muhimmanci sosai. Matuƙa, matuƙa yana da muhimmanci sosai ƙafan mutum zai ƙara ƙwari kuma zai ƙara mutum lafiya gangan jiki saboda cire takalma mutum ya dinga, in muka duba mutanen zamanin da za mu gan cewa yawanci ba sa cika tafiya da takalma kuma za mu gan cewa suna samun ƙarfi, suna samun cikakken lafiya saboda duka irin wannan abubuwan da suke yi kuma harda cire takalmi wannan ma yana ɗaya daga cikin, abubuwan da suke da muhimmanci a wannan ɓangare kuwa matuƙa. Saboda haka, ni ina cire takalma a gida saboda ni ma ina so in samu, inji yadda ake ji ni ma in samu irin wa'yannan kuzarin. Ni ma in samu irin wannan lafiyan da wa'yanda suke cire takalma su ma suke samu saboda ni ma ya taimake ni, ya taimake rayuwa na, ya taimake lafiya na saboda haka yana da matuƙar amfani sosai.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa cikin zuciya saboda ni wani irin, wani kalan mutum ne wanda zamanto cewa ba wai ina son ina yin waƙa bane ko mutane suna jin ina yin waƙa. Kuma ni ba wai ina jin waƙa bane saboda ni ba abin da nake so bane. Amma wani lokaci a yaynda nake gaskiya, wani lokaci ina ɗan zuwa mun zuciya musamman idan ya zamantocewa, ah ina so in ƙirƙira irin waƙan da zan iya zan dinga yi ma masoya ta. Amma wani lokaci a yanda nake gaskiya, wani lokaci ina ɗan zuwa mun zuciya musamman idan ya zamantocewa, ah ina so in ƙirƙira irin waƙan da zan iya zan dinga yi ma masoya ta. Ina rubuta shi kuma wani lokaci zan samu ma inda ka rera wa, ina rera ma masoyiya ta wanda nake so matuƙa sosai. To ni ina yin wannan, ina, ina yin waƙa cikin zuciya. Wani lokaci akwai waƙoƙin da nima nake ji, waɗanda idan na saba jin wannan waƙoƙin nan wani lokaci akwai wani idan an zo an sa wannan waƙan nan nima zan iya zuwa ina yin bita a cikin zuciya na saboda na saba jin wannan waƙan nan. To shine dalili da ya sa zamantocewa nima ina yin waƙa a cikin zuciya saboda wani lokaci idan ma ina yi a cikin zuciya nima abin yana min daɗi, yana min daɗi matuƙa sosai. Wani lokaci ma sai in dinga ji kamanma, in dinga rubutawa saboda zamantocewa in dinga amfani da shi ga masoiyata saboda ita ma tana jin daɗi idan ya zamantocewa ina rera mata waƙa. Amma yawancin waƙan yana zamantocewa a cikin zuciya ne wannan waƙan yake kasancewa matuƙa. Saboda haka yin waƙa a cikin zuciya ba wai wani laifi bane saboda kowa da yanayin shi. Akwai wasu wanda ya zamantocewa idan suna jin wannan, idan suna jin waƙa suna saurin ɗauka ko kuma suna saurin haddace wa. Akwai wasu kuma akwai wasu kuma basa saurin haddace wannan, basa saurin haddace wannan waƙan nan. To shine dai dalilin da ya sa ya zamantocewa ne ina yin wannan waƙan a cikin zuciya saboda ni abinda ne yafi min ƙenan sabo kuma wasu basa iya yin wannan waƙa a cikin zuciya. Wasu yawanci wannan waƙan ma, rawa suke yi da shi wanda ba ma wai suna yin waƙa a zuciya bane. Eh, idan kawai yin abin ya zo musu zuciya za su iya dinga yin rawa saboda sai riga sun san sautin waƙan kuma sun san abin da wannan waƙan yake ƙusa da shi ko kuma sun san yanda, yayanda waƙan yake. To shine yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa, ah wasu waƙar suna yin rawa wasu kuma, ah yi suke yanda waƙan yake ya zo musu a zuciya za su dinga furta wa suna yin waƙan saboda suna jin daɗin wannan waƙan a yayinda suke yin shi saboda yanda yake zuwa musu zuciya suke yi. Akwai wasu kuma wanda zamantocewa idan suna so su yi wani abu idan ya zo musu zuciya sai suyi sauri su rubuta shi saboda idan suna rubuta shi ne saboda, ah wani irin wannan waƙoƙin da suna rubuta wa ne saboda kasu manta saboda ba kowa ne yake samun irin wannan, irin wannan damammakin ba. To duk wanda suka samu irin wannan damar musamman waɗanda suka ɗauke shi a matsayin aiki ko kuma a matsayin, ah abin da suke sha'awa wanda zamantocewa za su, suna iya a ko wanne lokaci. To idan a lokacin da idan wani waƙa ya zo musu a zuciya wani basira ne wanda zamantocewa ba kowa ne yake da irin wannan basiran ba. To duk waɗanda suke da wannan basiran kuma ba kowa ne kuma yake iya dinga yin wannan rubutu rubucen ba.